A'a ina ƙidid diga kaya a rana aƙalla a kaman sau biyu ko sau uku. Musamman duk lokacin da in tashi yin amfani da su. Ina dubawa domin na gane wanne ne yake akwai, wanne ne kuma babu. Sannan kuma yana bani damar sanin wanne ne ya rage, a domin amfani da su a lokutan da za su zo a nan gaba. To wannan yana taimaka min wajen tsara yanda zan yi amfani da su da kuma yanda zan kula da su.

A'a, ina da tsari na tsara ayyukan da suka fi muhimmanci. Na farko idan ayyuka suka taru dayawa to ina iya dubawa na ga wanne ne mai muhimmanci kuma wanne ne ake buƙatar sa cikin gaggawa. Sannan na kalli na kusa da shi wanne ne yake da muhimmanci ko ba a buƙatar sa daga gaggawa. Sannan na dubi wanne ne yake da muhimmanci, bai da muhimmanci amma ana buƙatar sa daga gaggawa. To haka nake tsara. Ina tsara mai muhimmanci kuma wanda ake buƙatar sa daga gaggawa ya suma zuwa a farko. Sannan mabiyi mai bi masa shine wanda yake da muhimmanci amma ba na gaggawa ba. Sannan kuma na gaggawa wanda ba bai muhimmanci ba. Sannan dai wanda shi ba na gaggawa bane kuma ba mai muhimmanci bane. Wannan tsari shine tsarin da nake bi wajen tsara ayyukana masu muhimmanci. Kuma hakan yana bani damar aiwatar da su a duk lokacin da wani abu mai muhimmanci ta zo kuma na aiwatar da su cikin nasara. Takaice dai wannan shine bayanin yadda nake tsara ayyukana masu muhimmanci.

Eh tabbas, ina yin ajiya akan yanar gizo. Ina da tsarin yanar gizo da nake amfani da shi, musamman na Google Storage. Ina ajiye dukkan saƙonnina na email, ah a cikin Gmail dina, sannan wasu ina ɗora su akan Yahoo Mail. Sannan abin da ya shafi fayil da hotuna da bidiyo da kuma wasu ah document masu amfani, ina ajiye su akan Google Drive. Inda ko da wane dalili ya sa na canja wayata, to ina iya ɗauko su na dawo da su cikin sauƙi ba tare da na rasa wani abu mai muhimmanci ba. Manne matakaci shine inda nake ajiya a yanar gizo da kuma inda take yi mun amfani. Akan ina rage mun rasa muhimman bayanai kuma yana ba ni damar samun bayanina a duk lokacin da na buƙata cikin sauƙi.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo kamar yadda na yi bayani. Ina da tsarin, ina da, ina tsara abubuwa da yawa da nake so na yi watar a ƙarshen mako. Ɗaya daga cikinsu shine aikace aikace, riga da gyare gyare. Na biyu ina da shirin yin wasannin motsa jiki da nishaɗi wanda suke taimaka mun wajen rage damuwa da stress wanda mutun ya shafa ba da ita a cikin kwanakin aiki. Sannan uzururruka na nagari zuwa kasuwa, zuwa bukukuwa, irin ɗaurin aure da kuma jaje duka na tsara su kuma ina aikata su ne a cikin a ƙarshen mako. Wannan shine yanda nake tsara ayyukani. Shirin yana suna irin abubuwan da nake shirin inyi a ƙarshen mako.

A'a, ina da mutane da yawa waɗanda suke kakkaffa mun bayana. Kuma kowa akwai irin goyon bayan da yake bayarwa ya danganta da irin al'amarin da ya taso. Wasu suna ƙaƙfa bayane akan abin da ya shafi aiki, wasu akan abin da ya shafi zamantakewa, wasu kuma suna ƙaƙfa bayane akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya. Mutum zai kasance da kai a dukkan wani al'amari da ya taso ko kuma dukkan wani abu da buri da kake so ka cimma shi a rayuwarka. Wannan mutane sun haɗa da iyalai da iyaye, 'yan uwa da abokanai. Kowane daga cikinsu akwai irin gudummawar da yake bayarwa wajen yaga ya kakkafa baya ya ƙarfafe ni akan dukkan wani al'amari da na saka a gaba.

Eh tabbas ina musafaha da mutane. Duk lokacin da na samu kai na a waje na bakunta wane waje na taron jama'a, ina ƙoƙarin na tabbatar na ba wa kuma haɓowa hannu domin muyi musafaha. A haka duk sanda wani ya ziyarce ni ko da kuma bai kai ni a shekaru ba, ina yin wannan ƙoƙarin domin na mutunta shi na girmama shi. Yadda tsari na musafaha a al'adar mu yana da matakai. Lokacin da ka haɗu da aboki ko kuma wanda yake ƙasa da kai, to kana iya kai ne za ka miƙa masa hannu domin ku yi musafaha. Amma lokacin da ka je ka tarar da wanda ya yi girma ka sosai a shekaru ko kuma wani mutum mai maƙami mai matsayi ta al'adanci, shi ne zai so ya miƙa maka hannu kafin ka miƙa naka domin ku musafaha da jubana. Wannan shi ne tsarin ganiki biyu wajen yin musafaha da mutane. Har lokacin da in samu kai na, a ina, a ina yin, yin musafaha.

Eh sosai ma kuwa. Ina da a rarraba abinci da mutane. Na farko, ko dai a gida ko a waje ko a wajen aiki. Dukkan wannan abun da yake nashi ni labari na yadda bada umarnin a bayar da shi. Haka ina iya gani a waje na tara na saya, madodon kawai na bayar da shi. Haka duk lokacin da na fita ofis musamman in na tafi da shi. Inma ban tafi dashi na ina tsayawa na siya a hanya ko da ba rarraba ma mutane ba to ina gayyatar su domin su zo su zauna mu yi, mu ci tare. To haka takai ce. Ina rarraba abinci na da mutane a kowane yanayi ko kuma a kowane hali na samu kai na.

Ina son ziyartar wurare da dama, wasu a cikin gida wasu a ƙasashen waje. Idan misali a cikin gida ne. Ina da sha'awar ziyartar manyan birane wasu a Arewacin Najeriya wasu a kudu. A arewa garuruwa irin su Bauchi, irin su Gombe da Maiduguri. Ina sha'awar ziyartarsu domin su nesa da ni kuma ina so na je naga difren al'adu duk da ko yaren mu ɗaya. Sannan a kudanci kuwa ina son zuwa garuruwa irin Lagos domin na ga yanayin yanda kasuwarta take, fatakwat da kuma ƙasashen inyamurai domin gane wa ido yanda suke rayuwa. Sannan ina da sha'awar fita ƙasashen ketare, irin su Saudiya, Spain, Ingila da sauran ƙasashe wa'yanda suke da wuraren tarihi, a-a-a a ƙasashen turai ko kuma a Gabas ta tsakiya.

Gaskiya ni ba mu abocin daukan hotuna bane. Amma idan na samu kaina a wani waje da ya kayatar da ni ko kuma na samu kaina yanda na haɗu da wasu mutane a manya masu muhimmanci, to ina yi ƙoƙarin ɗaukan hoto. Hakan zai kasance wata kafa ce ta tarihi da tunawa da mutanen da ka haɗu da su wanda ba ka san su ba da a rayuwa. Sannan in na samu kaina a wuraren tarihi musamman duk wanda ba ka taɓa zuwa ba. Wannan hoton yana zama dalili na tuna wannan wajen da sa ka farin ciki a na samun dama da ka yi ka ziyarci wannan wurare masu muhimmanci.

Rana ce da take zuwa da farin ciki kuma da damuwa a lokaci guda. Farin cikin shine kana farin cikin samu domin biyan wasu bukatanka. Damuwa kuma shine hannun kan cewa rina zuwa ne zai ƙare, duk da kana da sauran buƙatu da kake samun zarma. Anin yasa rana take kasancewa rana guda biyar. Ba zai jima ba. Wannan shine abin da nake ji duk rana da aka shirya albashi.

Gaskiya ba na yanke iccen tufafi ko yaɗi ina sabuntawa. Duk lokacin da suka tsufa ko kuma lokacin da na samu wata dama, gama wasu bukatta ɗai wanda bana da manya manyan muhimman abubuwa akansu.

Ina yin amfani da safa amma ba kullum ba. Na fi amfani da ita a lokuta guda biyu. Lokaci na farko shine lokacin da ake yin tsananin sanyi, mutum yana buƙatar rufe jikinsa ko'ina tun daga sama har ƙasa. To a wannan lokaci ina yin amfani da safa. Sannan lokaci na damuna shi ma yana samun canjin yanayi da gari akan iya yin sanyi. To a wannan lokacin ma mutum yana iya yin amfani da ita. Sannan wani lokaci mai muhimmanci kuma shine lokacin da mutum ya saka takalmi irin takalmin da yake buƙatar a samu safa kwaba kena. To za kai amfani da safa idan zaka saka su. Wadannan su ne a takaice lokutan da nake amfani da safa, da sanyi, da damuna da kuma lokacin sanya takalmin wanda yake bukatar ta. Duk da wani lokacin da yake gun da muke ana sauro sosai. Wasu suna zaɓar su saka ta domin kare ƙafafunsu daga cizon sauro.

To ina kan jaka mai tsawo kuma babba mai girma sosai. Aa shine irin jakar da nake kai kuma nake amfani da ita a koyaushe.

Ina wanke tufafi sau ɗaya ko sau biyu a sati. Akwai ƙananan tufafi wanda ake amfani da su a ciki, waɗansu ana wanke su kullum. Sannan kuma akwai tufafi na sawa, wasu ma suna kaiwa wata kafin a wanke su. Wannan shi ne tsarin yanda nake yin wanke tufafi na?

A to gaskiya, gaskiyar magana yanayin jira na a layi ya danganta da wane irin layi ne kuma ina layin yake. Yanzu misali idan a banki ne, idan kaje ka za ka tarar da layi a zaune ake yin sa kuma za ka tarar suna zaune cikin AC ne. To irin wannan ina samun na samu waje na zauna. Idan a tsaye ne ma zan tsaya saboda ba layi ne da mutum zai takura ba. Amma wani lokacin misali a ATM ko a, a wani wuri da yake da cunkoso kuma waje ne, za ka ga layin ne ake yin sa a rana. To ina samun wanda yake gabana da wanda suke bayana a sanar da su to ni dai ina gaban ku ko kuma ina bayan ku. Sai na koma gefe na samu inuwa na zauna. Har sai na ga layina ya kusa zuwa, sannan sai na dawo sai na shiga cikin layi. Wani lokacin kuma layi ne a gidan mai. Kana cikin kan abun hawa, babur ko mota. To idan a mota kake kaga bani da damar na sauka na bar abun hawa na dole ana buƙatar ina motsawa. To ina zama a cikin abun hawa na ne na jira har sai layina ya zo sannan sai na hau mashin dina na tafi.

Ni a bisa al'ada ina farkawa ne daga bacci misalin ƙarfe, misalin ƙarfe huɗu na asuba. Idan na farka daga bacci wannan lokacin ina zama, ina yin alwala na yi sallah. Sannan ina zama na yi zikiri kuma na jira har lokacin sallah yayi. Idan nayi sallah ina sake dawowa gida na yi karatu. Bayan na kammala karatu ne, saina ɗakko wayarta domin duba labarai da abubuwan da suke gudana yau da kullum a yanar gizo gizo. Wannan abun ba ƙaramin ce ba ka mun yi shi ba wajen samun, ah, isasshen lokaci na shirya mafita wurin aiki. Idan na tashi ƙarfe takwas na yi wanka, na gyara gida sannan na shirya abinci domin na ceta ƙwaɗago. Kafin na samu na fita wajen aiki. To ina samu fita wajen aiki ne daga ƙarfe tara haka zuwa tara da ƴan mintina na kowacce safiya kuma sanda na isa ofis ina in saidan ƙarfe goma ko kuma goma saura. Wannan shine yanda, yanda nake farkawa kullum kuma nake tsara ji dawan uzurir rikana na kowace rana. Kuma hakan yana zamemim wani matakin nasara da zai ballantana na fasa.

Ina amfani da matashin kai da dama. A'a, ina amfani da matashin kai a lokacin kwanciyar bacci. Dara guda biyu. Guda ɗaya ina ɗora kayi na. Sannan guda ɗaya ina ɗora ƙafafu na. Sannan kuma akwai matashin, akwai matashi a, a falo na akan kujera. Wanda shi ma in zan kwanta akan kujera, ina kwanciya akansa duk da yake ƙare min. Wani lokacin kuma shi ne ke jefarwa akan kafet domin na ɗan kishin gida a jikinsa. A al'adance ana kiransa da suna Tuntu. Amma dai dukan sa matashi ne. A kuma amfanin da yake, shi ne tallafawa jiki a lokacin da mutum yake buƙatar wani hutu.

Eh, ina cin takarar ruwa sosai kuwa, amma ban ko wani lokaci ba. Saboda tafarnuwar ruwa, a'a kayan abinci ne da yake da wari sosai. Kuma ba kowa ne yake son saba. Asali ma idan ka ce ka shiga cikin mutane domin a iya gamewa damuwa ga wani. Dan haka ina cin tafarnuwa ne kadan kadan, bana cin da yawan lokaci guda. Kuma san nan ina cin ta ne a duk lokacin da na san ba zan shiga cikin jama'a ba ko lokacin sallah. Ko kuma wani lokaci da idan na shiga cikin mutane zan cutar da su. To ina zaɓar irin wannan lokacin ne mai amfani da takarar ruwa, a'a saboda amfanin ta a jiki dai na yin inda take ƙarawa ogon kwar jiki ƙarfi kuma take ƙarawa jiki lafiya.

Ina kawowa gidanmu ne, ah, da misalin karfe ah, takwas da rabi na kowwane rana, takwas da rabi amma na dare. Ina kawowa na zo na zauna na huta da iyaye na da ƴan uwana. Wannan yana bamu damar muyi hira, sannan kuma mu tattauna muhimman abubuwa. Amma a ranakun irin na karshen mako kuma ina fita da safe ne. Kamar misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya, domin samun aikata wancan abin da na lissafa a farko, zama tare da iyaye da ƴan uwa da kuma tattauna muhimman abubuwa da suka shafi dangin mu.

Gaskiya na fi son hawan matakala musamman idan bene da zan hau ba shi da tsayi sosai saboda ita kan taron matakala tana taimakawa jiki wajen motsa shi amma idan tafiyar ta yi tsayirewa yadda mutum zai iya jikkata kafin ya ci ko yadda mutum zai iya makara kafin ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar, to hawa lif ɗin ma ina da sauƙi kuma ina hawan sa amma ainihi azazina ne na fi son na hau matakala ba lift ba.

Ina zubar da shara ne a bayan gida. Duk sharar da akayi a cikin gida to ana tattara ta a kai ta bayan gida a samu buhu ko wani bokiti a wanda aka tanadace shi domin zuba shara sai a zuba a ciki. Lokacin da ta kai a zubar da ita zuwa waje, to ana neman mutane wanda suke aikin zubar da shara domin a biya su da masu ɗauke ta su kai ta waje su tada ita inda za a iya zubarwa kuma a samu kuɗaɗen su. Ma a kalla miyu sa'a su fi daɗen gashi yawa.

A ina amfani da wata da launin shuɗi. Wani lokaci ina amfani da launin a ja musamman idan zan yi makin in jabawa ko kuma zan yi rubutun ɗake buƙatar ɗauke hankali. Wani kuma lokutan ina amfani da baƙi ne. Amma dai wanda nafi amfani da shi ala'adanci in ba a wani lokaci na musamman ba to shuɗi ne.

A gaskiya ina da kyakkyawar. Alaƙa da dangantaka da maƙwabta. Mutane ne masu mutunci da ƙaramci. Mun fahimci juna tsakanin mu da su. Muna zamantakewa, ta kyautatawa da kuma taimakon juna. A suna shigowa inda muke su taimaka mana da aikace-aikacen gida, abin daya shafi shara, wanke-wanke wani lokacin ma hadda dafa abinci. Haka muma kuma muna kokarin kyautata mu su wajen aikata irin wannan ayyukan. Yaran gida samar musu da wani abu da suke, buƙata na abinci idan ya yanke musu kula da yaran su da dai sauransu. Suna ba da kulawa da zumunci da dubiya da jariri lokacin da ba su ga mutum ba. Sannan suna kokari wajen ba da tarbiyya wa 'ya'yan da suka haifa da ma 'ya'yan mu mu a matsayin mu na maƙwabtan su. Haka muma kuma mu ke a wajen su. Mun dauki yaran su tamkar yaran mu, bama nuna bambanci wajen ba su wani abu ko aikata wani abu da ya shafi rayuwar su.

Gaskiya babu abincin gargajiya da na fi so. Shi ne fankaso. Ina son fankaso, ina son, a tuwan hatsi, ina son tuwon alkama sannan ina son tuwon masara. A kayan marmari kuwa ina son cecebe soson ƙwai da alakakai. Nama koh shi abu ne wanda dama a kowace al'ada akwai shi. Toh amma tufda shi ma na gargajiya ne. Ina son nama da kifi sannan uwa uba. Al'adarmu ba abincin gargajiyan da yafi fura da nono. Don haka ina son fura da nono sosai. Mazornin suna abinci mai gina jiki kuma na gargajiya wanda baya ɗauke da wasu sinadarai.

Gaskiya idan na farka da safe ne wajen dana fada a baya ina yin sallah ina yin addu'a, i sannan ina yin karatu. Sannan ina shiryawa nai wanka, zuwa fita aiki. Sannan na ci abinci, wannan sune abubuwan da nake yi idan na farka.

Ina hutawa a wurin aiki ne, da misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Idan na je na ci abin da na yi sallah na dawo, mu zamu zauna mu ci abinci sannan zamu huta. A wurin da gun aikin suka tsara, mana bukukuwan sun yi bukukuwan hutu.

Gaskiya ina tufiya da nisa da yawa. A ƙafa musamman idan tafiya ce ta cikin gari. Dukkan wani uziri na a cikin gari ina yinsa a ƙafa ne. A'a, kilomita biyu uku har zuwa biyar ina yin tun lokacin ma ina yinsa wada haka.

Ina kallon madubi ne so ɗaya a kowace rana. Kafin idan na tashi da safe kafin in yi wanka. Sanin wani lokacin a bayan nayi wanka na shirya kafin na fita aiki. Shine a lokacin nan da nake kallon madubin.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu. Wannan sau tari ina san mataimaka a idan ayyuka sun min yawa. Ina raba su da wayanda suke ƙarƙashina ko wayanda su iya taimakawa wajen aiwatar da wannan ayyukana domin samun nasarar muga baya.